Wane yanayin ɗaki kake fi so? To, a gaskiya dai na fi buƙatar yanayin ɗaki shi ba zafi ba kuma shi ba jin sanyi ba. Daidai da wadaida yanayin ɗakin bai yi dum can ba ta yadda ba za mutum ba zai iya zama ba kuma bai yi tsananin sanyi ba. Yadda mutum zai zama a gurin da yake. To ɗaki dai yakan zamto mai daɗin gaske a yayin da ya kasance yana cikin wannan yanayin da na ba da misali. Shi ba kuma can zafi ba kuma shi ba sanyi ba, ƙarara kaman ƙanƙara. To idan ya kasance a cikin wannan yanayin, kai karan kanka da kake ciki ko kike ciki bazaki so ki fita ba sabida yanayin daɗi da yake ciki a wannan yanayin. Sa'annan kuma duk abun da mutum zai gudanar, zai gudanar a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali ba ko kuma jin ba daɗi haka nan a cikin zuciyarsa. To, a haka nake ganin ɗaki ya kamata dai ya kasance. Sa'annan kuma ya kasance duk abun da mutum yake buƙata, ya kasance akwai sa a cikin wannan ɗaki ba tare da sai yayi wani aiki mai yawa ba kafin ya cimma abun da yake so ya cimmawa. Kuma ga gurin hutawa mai daɗin gaske da yana buƙatar hakan. Sa'annan kuma ga gurin inda zai je ya yadda uzirinsa idan ya kama sa, shi ma haka ba tare da wani tashin hankali ba. Sa'annan kuma ga wuta yadda ya kamata kuma ga wa'insu ababe na cikin kayan ɗaki na alatu na more rayuwa da duk in yana buƙata zai same su a wannan lokacin. To idan aka shiga cikin wannan yanayi, aka samu dukkanin wa'innan ababe. To mutum zai kasance yana cikin kwanciyar rai sannan kuma yana yin abun da ya kamata kuma zai aiwatar da komai da komai da yake gudanarwa na yau da kullum daidai bisa daidai ba tare da samun tawaya ba ko kuma rashin jituwa ga abun da yake yi sabida sauyin yanayin da ɗakin ke ciki ko kuma ba abun da ya fi so ba ya tarda a wannan yanayin ɗakin. To wannan shine dai nake gani ta ɓangare na a taƙaice don gane da yanayin sauyin ɗaki da kuma yanda mutum ya, yake so ya, ɗaki ya kasance. Duk da cewa dai ra'ayi ya bambanta amma kuma mafi aksari a abun da na faɗa shine mafi rinjaye gaskiya ga dukkanin, eh, mutane wanda suke so ɗakunansu ya kasance a cikin yanayi mai daɗi kuma mai gamsarwa ba tare da tashin hankali ba. Wannan shine dai a taƙaice.

Kana duban kalanda kullum? Eh, gaskiya kam. Magana dai ta gaskiya, ina duba kalanda, amma kuma dai ba kullum ba kaman yadda ƴan makaranta suke dibawa a ko da yaushe, da safiya, wanda yana cikin ƙwaƙwalansu. To a gaskiya kam, ina diba kalanda, amma ba kullum ba domin kamar yadda na faɗa, mafi akasari wanda suka fi kowa duba kalanda shine wanda, wanda ya kasance ko ta kasance ƴar makaranta ko ɗan makaranta. Sa'annan, ba su ba ma mutane da dama sukan duba kalanda. Kamar ma'aikata na ofisoshi ko kuma wanda yake aiki na harƙalla na yau da kullum. To a gaskiya kam, akan ba kalanda. Musamman ni ta ɓangarena gaskiya, ina diba kalanda amma kam ba kullum ba. Sabida yana yin damuwana da ita ƙarankanta kala-- eh kalandan ba kamar wanda ya kasance ba ɗan makaranta, ko kuma ya kasance eh ma'aikaci ne na gwamnati, ko kuma na mai harƙalla ta kasuwa na yau da kullum. To a gaskiya, ni ba kullum nake diba kalanda ba. Wannan shine gaskiyar magana dangane da haka ɗin, wanda kowa yana da alfanunsa dangane da me abu ke aiwatar masa da shi, Sa'annan kuma, me nai ne kuma yake buƙata tattare da wannan abun. To amma ni idan na diba yanayin wannan tambaya, a ta ɓangarena gaskiya, kalanda takanyi tasiri amma kuma ba'a koda yaushe ba, saina buƙata haka ɗin, sai in waiwaya ita daɗin sa'an nan, nakan sanin ma wanna, wanna rana ce kuma kuma wanna namban kwana muke ciki awa-cikin wannan watan. To a gaskiya shine wannan a taƙaice, dangane da yanayin ita kanta kalanda ɗin da kuma yanayin dibawa na a kan ta. Sa'annan kuma, da yanayin mahimmancinta da na ba ta, domin komai da muhallinsa, a kuma gurbinsa da yayinda ya kasance, mutum yake aiwatar da shi kuma yadda kuma yanayin da ya ɗauke sa. To wannan dai gaskiya shine dai a taƙaice, dangane da harkokin kalanda a tattare da ni, da kuma gudanarwa na yau da kullum dangane da haka ɗin. A matsayina na mai aiki kuma mai zirga-zirga na kasuwanci na yau da kullum, shine nake ba da wannan ba'a si dangane da kalanda, ina dibawa a kullum ko ko bana dibawa. Wannan shine a taƙaice dangane da haka ɗin.

To, wane kayan marmari na fi so? A gaskiya magana ta gaskiya, a kayan marmari na fi buƙatar Inibi da Ayaba sai kuma Kankana. Waɗannan ababe gaskiya suna da matuƙar muhimmanci a wurina kuma suna da matuƙar tasiri ba ma ni kaɗai ba har da iyalaina. Mun ba su muhimmanci ƙwarai da gaske kuma muna amfani da su na harkoki na yau da kullum. Domin gaskiya, rayuwa babu ƴaƴan itatuwa wanda ake magana a matsayin kayan marmari. To gaskiya rayuwa bai gudana haka. Za ka rasa waɗansu ababe da dama a cikin garkuwar jikinka idan ba ka amfani da su na yau da kullum domin su haɓaka su inganta lafiyarka kuma su taimaka wurin gudanar da abubuwa a cikin sassan jikinka yadda ya kamata. Domin Hausawa sukan ce, "Ita dai lafiya kiwo, kiwonta ake yi." Idan ya kasance ba ka kula da yanayin shiga da fitanka na harkoki na lafiyarka, to za ka ga an samu matsala. Shi ne sai ka ji an ce mutum ya rasa kaza a yanayin sinadari na abincinsa da yake ci. Idan ya kasance an karkasa shi yayin da ake yin gudanar da tassarufi na kayan abinci ɗin a cikin jikinsa. To a gaskiya, shi yana da matuƙar muhimmanci kuma a cikin kaso ɗari yana yin alfanu ga mutane kamar kaso tamanin wanda a cikin ɗari aka ce an samu tamanin. Mutum ya samu babbar lambar yabo kenan. To a gaskiya yana da matuƙar muhimmanci dai a takaice kuma yana da kyau ranaku bayan ranaku ba tare da ɗaukan dogon zango ba. Mutum ya rinƙa bibiyar waɗannan kayan marmarin ko don ba komai domin inganta lafiyarsa da kuma sanin muhimmancinsa a kan abubuwan da suke tafiyarwa a cikin lafiya ta mutum da ingantawa gurin rayuwarsa. Sa'annan kuma hakan zai taimaka mutum ya gane a cikin yanayin lafiyarsa me ya rasa da kuma me ya kamata kuma ya gyara idan kuma bai gudanar da abubuwan yadda ya kamata. To wannan dai shi ne a takaice dangane da kayan marmari da na fi so. Wanda ababen da na lissafo kamar, eh, Kankana shi ma yana da amfaninsa musamman da karan kansa a cikin jikin ɗan adam. Ba ma ita karan kanta Kankanan da ake sha ba har ɓawonta tana da amfani ƙwarai da gaske wanda ma ba ma mutum kaɗai ba har dabbobi tana wa amfani. Sa'annan kamar Inibi da na faɗa, wannan shi ne uwa uba ma'ana yana da matuƙar muhimmanci shi ma a, eh, inganta lafiyar ɗan adam da kuma kaifin ƙwaƙwalwarsa. Barcin haka kuma bayan Kankana da Inibi na yi maganar Ayaba. Wacce Ayaba ita ma tana da matuƙar muhimmanci wacce take taimakawa wurin gudanar da tassarufi na abincin da mutum ya ci a cikin jiki domin taga ta juya wannan abincin ya koma jini da kuma sauran abubuwan da jiki ke buƙata ya gudanar. Wannan shi ne dai a takaice dangane da haka ɗin.

Kana biyan kuɗi ta waya? Sosai ma kam. Ni kam nake biyan kuɗi ta waya. Domin yanzu a zamanance biyan kuɗi ta waya yana da matuƙar mahimmanci sosai. Yakan taimakawa mutum ya samu cewa iya, iya lokacinsa bai ɓatar da shi ba. Ta yi da zai kasance babu wani alfanu a cikin lokacinsa. Na iya ɗauki, ɗauka na wannan yi ne. To yana da matuƙar mahimmanci tura saƙo na kuɗi ta waya. Ba ma waya kaɗai ba, da abun da ya jibinci, eh, harkoki na kimiyya. Mutum yakan yi amfani da shi idan ma babu wayan. To wanda waya yanzu ta ɗauke wa'yannan ababe saboda matuƙar mahimmanci wurin tura saƙonni. Sa'annan kuma ya baiwa komai muhallinsa inda ya dace da kuma bawa lokaci karan kansa mahimmanci. Domin ganin cewa saƙo ya isa a lokacin da ake buƙata ya isa kuma ba tare da an samu wani sauyi ba wurin tura wannan saƙon ko kuma akasinsa. To shi yasa waya take da matuƙar amfani wurin tura musamman ma babban saƙo wanda ake kira kuɗi a Hausance, a Turanci kuma ake kiransa currency. To wannan shi ke sa mutum ya yi abun da ya kamata kuma ya tafiyar da harkokinsa ba tare da wani tashin hankali ba ko kuma a samu yanayin rashin jituwa ga mai tura saƙo da kuma wanda shi kansa zai karɓa saƙon. To hakan shi ka yi haifar da haka idan aka samu akasin rashin waya ɗin wurin tura saƙo wanda zamani, wanda zamani ya ba da daman haka ɗin. Mutum kuma zai yi shi cikin sauƙi ba tare da wani tashin hankali ba. Wannan dai a gaskiya shine a takaide dangane da haka ɗin wanda yake da matuƙar mahimmanci wurin tafiyar da irin al'amura cikin sauƙi kuma mutum ya riska abun da yake so, ya riska bayan ya tura masa wannan saƙon. Wannan dai a taƙaice shine bayani dangane da biyan kuɗi ta waya. Baccin haka mutum yakan biya kuɗi ta waya, ya tura kuɗi ma wani, ya tura kuma kuɗi idan zai biya kuɗin makaranta. Sa'annan kuma zai iya tura kuɗi idan zai yi wani harkoki na harƙalla na yau da kullum. Ta waya sai yana zaune ba tare da ɓata lokaci ba zai tura kuma saƙo zai je inda ake buƙata ya ji. Sa'annan kuma waɗan aka tura masa ɗin shi ma zai ga saƙonsa, shi ma wataƙila shi ma da wayar yake amfani kuma zai gani shi ma nan da nan. Wannan dai shine dai a takaice duk ganin bayani da ya ƙunshi biyan kuɗi ta waya. Wannan dai shine zance mafi a'ala a wurina kuma shi ne wanda mutane ma suka fi amfani da shi na harkoki na yau da kullun saboda canjin kimiyya da aka samu. Wannan dai shine a takaice dangane da wannan bayani.

Tafɗi jam. Wane irin miya na fi so? To a gaskiyar magana, babu miyar da ta fi kwada ni da ƙasa ko in ce ta fi sukurkuta ni yadda ya kamata ta kasance. Shi ne in ga na samu miyar da Bahaushe yake kiransa kuka. Wanda kukan nan a nan mu ƙasar Hausawa dai take da kamar wanda yake ɓangaren sashen kudu a ƙasarmu, wanda ke nan ba Bahaushe ba. Daidai take da miyar ɗin nan nasu da suke kira miyar ewedu ko kuma miyar ganye wanda suke ce mata, suke ce mata miya ta wadda aka kashe kuɗi ma'ana miyar rishi-rishi. Ma'ana wanda aka samu ta kayayyaki da yawa kenan. Shi ma dai ganye ne suke amfani da shi da kakalan sinadarai na bunƙasa miya wanda suna matuƙar kashe mata kuɗi sosai. To mu anan ɓangaren namu na Hausawa, idan aka ce maka kuka, ita dai ba kashe kuɗi ake ba amma fasaha ce da kimiyya a cikinta ta ɗan adam, musamman mutumin Arewa kuma Bahaushe kitif wanda yake taimaka masa gurin gudanar da harkokinsa. In ya samu miyan nan, ka ga yayi yana lashe hannu kuma yana jin daɗi. Ita dai ba kashe kuɗi ake ba amma kuma hannu-hannu ne ya danganta da wanda zai maka miyar da kuma abun da ya koya tun fil azal kakanni da kakanni. Yadda suke tafiyar da wannan miya kuma dame dame suke bi na sinadaranta suke hada ta, take bada wannan launi me dadi, sa'annan bahaushe yana da matukar fasaha gurin gudanar da kayan abincinsa shi ma ba'a bar sa a baya ba. Kamar da na ce kuka, kuka asalin ta magani ce wanda ake amfani da shi a cikin jikin ɗan adam wanda ake amfani da shi wurin tassarufi na haɗa magunguna. Wanda ita karan kanta kawai kukan nan idan mutum yana sha, zai zama na magani ce a gare shi kuma ya zama na abinci. Sa'an nan kuma ya biya masa buƙatarsa domin idan an yi ta, mutum ya samu wanda ya iya yin ta yadda ya kamata, za ka ga tana da matuƙar daɗi har ta yadda mutum ma zama kan iya gagare sa indai ba waya saba da ita ba ne na yau da kullum. Domin kam tana da matuƙar-matuƙar daɗi idan aka samu hannu ne kyau. Sa'an nan kuma tana ba wa jiki garkuwar jiki, ƙarin kuzari da kuma ingantaccen lafiya da kuma taimakawa wurin gudanar da harkokin mutum idan ya samu irin wayannan ababe a cikin rayuwar sa. Wanda yake cin sa a matsayin abinci tana da cikin gudunmawar da take ba da wa lafiya da kuma inganta rayuwar mutum. Musamman ma idan an hada ta abinda bature yake kira tissue wanda shi kuma muke kiransa nama. Naman wanda ya, ya, ya, ya kasance kala-kala wanda shi ma in an sa shi a cikin kukan yakan canza ta, ya ƙara ba ta wani launi musamman. Wannan dai shi ne a taƙaice dangane da ita karan kanta kuka a matsayin miyar da na fi so kuma nake mu'amala da ita.

Wani launi labulenko suke? To a gaskiya launin da labulayen mu suke, launi ne kala biyu wanda ya ƙunshe kunsan abun da ake kira wanda bature yake ce masa golden. Ma'ana kala ce wacce take kamar me ruwan gwal gwal haka wanda ita kala ce bata ƙuri ba kuma bata zamana kuma baya ba a cikin sashin kaloli. Wanda tana da ɗan duhu duhu a yanayin, a yanayinta. To wannan shine kalar da labulen mu yake. Ɗayan kuma launinsa a gaskiya launinsa shine, abun da bature yake kiransa blue. Ma'ana wanda ya kaɗa mai ruwan, mai ruwan shi ba ruwan, shi ba ruwan bula ba kuma shi baza ki ce masa, ba za ka ce masa ba ko baza ki ce masa ba launin, akasin bula sak ba. To amma dai launinsa shine kamar shigen bula ɗin amma kuma ba bula ba. Yana da ya ciiza ma'ana yana da baƙi baƙi haka. Ya shiga ciki a yanayin launinsa na ruwan bula ɗin. To wanda bature ke kiran wannan yanayin launi ɗin yake ce masa ita kuma navy blue. To yanayin wannan launin da muke amfani da shi kenan a labulayen mu na ɗakuna. Wannan shine dai a takaice duk da cewa za'a ɗa mutum zai za ka samu wayansu labulayansu ba ɗaya ba kuma ba biyu ba. Launukansu sun sha banban da kuma yanayin samfuransu sun sha banban. Kamar abun nan ne da bahaushe yake cewa iya kuɗinka iya shagalin ka. Yanayin tsarin gidan ka da kuma tsarin walawala da kayi, shi ke nuna yanayin labulayen da kake amfani da shi da kuma wanda kake buƙata a mafi akasari a kowane lokaci ka gan shi ka sanya sa a cikin ɗakin ka ko a cikin falo ko kuma a cikin duk inda ya kasance a sanya wayannan labulaye. To wannan gaskiya shine dai a takaice dangane da labulaye da kuma sauyinsu da kuma kalan launin da muka fi amfani da shi wanda ba lalle ba ne kuma kowa irinsa ɗin yake amfani da shi. Dan ya danganta da ra'ayi da kuma yanayin guri da kuma abubuwan da yake cikin wannan guri yadda aka tsara su a takaice. Wannan shine ra'ayina dangane da launin labulayen da muke amfani da su. Wannan shine a takaice.

Rubutunka yana da kyau. Eh, a gaskiya kam rubutuna babu laifi, ba yabo kuma ba fallasa a abun da bahaushe yake cewa. To a gaskiyar magana dai rubutuna a taƙaice yana da kyau. Kyawun da ni ba za a ce na ƙure ba kuma ni ba za a ce ba na cikin wanda basu iya rubutu ba. To a gaskiya yana da matuƙar kyau, yana kuma da banƙayi idan mutum ya gansa a idanuwa, yana kuma da tsari, yanayi mai kyau, ta yadda idan ka gan shi, mai kallonsa zai so irin wannan rubutun. To wannan shi ne dai gaskiya dangane da yanayin kyawun rubutuna. Wanda zaka, wannan shi kuma rubutun ɗin zaka same ni, ina da canji na yanayi da kuma yanayin da na tsinci kaina nake yin rubuta. Wani lokuta idan na gaza ma'ana na gaji, za a samu rubutuna nakan, yakan sauya. Domin ko babu komai ba zan yi shi yadda ya kamata ya kasance ba. Amma kuma idan ina cikin yanayi mai kyau, ma'ana abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. To a gaskiya kam idan mutum ya ga rubutuna zai so ya ce, a ce dama shi ne ke da wannan yanayin rubutun saboda kyawunsa da kuma yadda aka tsara sa a cikin takarda. To wannan dai gaskiya shi ne a taƙaice, dangane da yanayin rubutuna yana da kyau ko, ko kuma bai da kyau. Akasin kyau kenan ake magana. To a gaskiya wannan shi ne dai a taƙaice dangane da yanayin kyan rubutuna da na yi bayani. Da fatan Allah ya bamu dace wa gaba ki ɗaya. Wannan shi ne.

Wane launi bangoginmu suke? To a gaskiyar magana, bangoginmu mafi aksari launi ne na ruwan ƙwai da kuma ruwan toka-toka. To wannan shine yanayin launin banguna da muke da shi. Sa'annan kuma wanan ra'ayi ne na mutum wanda yakan kasance ya danganta da yanayin tsarin gidan da kuma gidan da ya gina. Shi ke nuna ga yanayin launin bangon da zai sanya masa. Ma'ana abun da bature ke cewa kala. To a gaskiyar magana, wannan yana jib intane ko ya danganta da abun da mutum ya fi so da kuma yanayin gini da kuma halin da ya tsinci kansa a wacce unguwa yake. Domin lallai kam unguwa yana da tasiri shi ma. Domin ba za ka je unguwan da yanayin, eh, launin gidajensu ba ya saba da yanayin launin wa'insu wannan daban ba. Alal misali, abun da nake nufi a nan, mutumi ya je, eh, sashe wanda suke da manya-manyan gidaje kuma sukan ƙawata launin bangwayensu da launi wanda yake daban-daban. To kuma sai kai ka je ka ga ba za ka kawo masu sauyi ba cikin yanayin tsarin da aka fi da wannan wuri ba. Sai dai ma ka bi, ka bi sannan kai ma ka ƙara ƙawata naka fiye da, yadda su wa'encan su ka ƙawata nasu din. Ko don ba komai, kai ma ka cika ka shiga cikin sahu. Sa'annan kuma ya kasance abubuwan ka kai ma an diba lamarin ka kuma an ba ka abun da shi, shi ne dacewa dangane da hakaɗin. Mutum kuma ba zai gaya maka abun da ba shi ba ko kuma ya faɗi akasin hakaɗin wanda shi ma hakaɗin ba dacewa bane idan ya ga ka yi abun da ba dacewa bane dangane da launin da ka sanya a bangwayenka. To wannan gaskiya shi ne dai a takaice, ya danganta da yanayin unguwa, da ra'ayin mutum da kuma yanayin ita karan kanta ginin da aka yi. Domin shi ke nuna abun da ya cancanta bango ke bukata ko kuma yanayin kwalliya da za a masa. Wannan shi ne dai a takaice dangane da ba da ba'a si game da bangwayen da muke amfani da su. Wannan shi ne.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, a gaskiya Bluetooth dai kam a yanzu ba kullum nake kunna shi ba, sabida bukatansa ya da rigaya ƙetare a cikin zamani sosai matuƙa. Duk da cewa dai har yanzu ana amfani da shi. Amma kam ina amfani da Bluetooth, amma kam ba koda yaushe ba sabida zuwan abubuwa nazani ɗinnan wanda su suka wakilci shi Bluetooth ɗin da ake amfani da shi a wancan lokaci. To amma dai yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da, yana da matuƙar amfani ga al'umma gaba ki ɗaya musamman masu ƴan ƙanana ƙananan waya wanda ba su da halin riƙe manya manyan wayoyi, wurin tafiyar da harkokinsu na zamani na yau da kullum. To a gaskiya kam Bluetooth yana da alfanu a gare su kamar guraren tura waƙa, gurin tura abun da ya shafi kundi na rubuce rubuce da abun da ya kama da haka. To yana da alfanu sosai matuƙa ƙwarai gurin ture turen waƴannan ababe da mutum yake buƙata ya saurara, ko kuma yake buƙata ya yi amfani da shi na karance karance wanda ya jiɓinci ajiya ta, ta rubuce rubuce da ake yi, za a iya mutum a tura masa ta wannan Bluetooth ɗin. Ba ma haka ba kuma yana da amfani sosai ƙwarai da gaske sabida ya fi sauƙin tura abu nan da nan ya sauka gare, gare mutum, mutum da mutum za su yi turi. Ya fi sauri da mutum ya tura nan da nan a kan waɗancan ababen zamani da suka zo suka shafi sa. Kamar WhatsApp, da Snapchat, da Twitter, da Instagram, da kaza da kaza. Toh waƴnnansu kimiyya ce ta zamani wanda ake amfani da su ana yin ture ture suma da su amma ba kamar yadda shi wannan ba yake ake ture ture da shi. Wanda bature yake cewa za a yi pairing, ya gan ka kai ma ka gan shi ka tura mai nan da nan sai saƙo sai ya sauƙa. Toh shi ma dai yana da alfanu irin nasa, kuma yana da matuƙar muhimmanci ace mutum ya yi amfani da shi. Toh dai wannan shi ne a taƙaice dangane da sashena. Ni ba na amfani da Bluetooth koh da yaushe kam, na kan dai yi amfani da shi lokaci bayan lokaci. Wannan shine magana ta gaskiya don gane da hakaɗin.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To a gaskiya danganta karmu da abokan nan aiki na yana da matukar muhimmanci sosai domin muna ɗaukan juna mu tamkar uwa ɗaya ne uba ɗaya. Sabida zumunta da kuma yau da kullum ya wuce wasa. Sa'annan, da kuma kimantawa da muke yi da juna, gurun mutunta juna, ganin girman juna, da kuma bawa juna lallalashi da haƙuri, duk inda ya kamata ya yin da aka jiɓinci rashin jin daɗi a sauyi na cikin al'amura a rayuwa. To wannan gaskiya shine, gaskiya magana ta wannan ɗin, amma babu damuwa kam gaskiya muna, yin inda ya kamata a tsakanin mu kuma akwai kyautatuwa da juna kuma akwai girmamawa da juna. Hasalima ya kasance muna yin, eh, abo-- eh, abokan taka da juna ta yadda ka ci ma gaba kiɗaya gida ɗaya aka fito kuma, idan yadda ake tafiyar da ayyuka babu ƙyashi, babu hassada, babu ganin cewa wannan ba a tare ake ba, kuma yana tafiya dai-dai yadda ya kamata, kuma ana samun ingancin rayuwa, a dai-dai yadda ya kamata wurin tafiyar da abun da aka shirye dace wa dangane da haka ɗin. Wannan shine dai a taƙaice. Kada in cika tsawaitawa da wannan bangaren domin wannan tambaya ce ta kai tsaye kuma ba ta buƙatan wani babban sharhi. Don haka shine na yi bayani haka a taƙaice domin mai sauraro zai iya fahimta na, kuma zai gane idan inda na dosa a cikin waɗannan kalamai nawa, eh, ɗai-ɗaiku da na faɗa, dangane da dangan takarmu da aboka nan aiki na gaba ki ɗaya. Wannan shine dai a taƙaice.

Kana cin tafarnuwa? To a gaskiya kam ina cin tafarnuwa. Dumin kam yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam musamman ma idan aka ce yana, yana samun matsala ta sanyi. To yakan kasance garkuwar jiki ne a gare sa kuma yakan taimaka masa wurin samun tafiya da lafiyarsa ya ji daidaituwa a yanayinsa na sanyi. To a gaskiya yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske wanda tun asali wannan ya samo daga iyayenmu kuma wanda muke yin ƙoƙarin ganin cewa an saba da shi musamman ma a cikin hark-harkoki ta na abinci kuma ake gudanarwa kuma an saba da shi a cikin, abubuwan sha da kuma harkoki na yau da kullum wanda ci ko sha ne wanda yake da alfanu a jikin mutane idan sun ci. Bugu da ƙari ma akan haɗa magani da shi wurin shafawa a jiki don ganin cewa an inganta lafiya da shi. To gaskiya kam mu ba shi kaɗai ba, ni kam na saba da shi ƙwarai da gaske wanda waɗansu sukan ce yana tada musu da hankali musamman warinsa amma kuma daɗinsa shine yafi wurin lafiyarsa da ingancinsa. Wannan shine abun lura kawai matuƙa danga ne da hakaɗin idan a kai maganar cin sa da kuma amfaninsa. Amfaninsa shi ya fi yawa shiyasa ake cin sa ko da ko mutum bai buƙata ko yana sauya masa yanayin bakinsa ko wani abu makamancin haka da za ka ji mutane sai-sukan yi ƙorafi a kan haka ɗin. Amma dai babban abu shine shi cin sa ɗin yana da matuƙar kyau kuma ina cin sa kuma ba ma ni kaɗai ba, iyalai na suna amfani da shi gabaki ɗaya. Wannan shine a takaice.